Kana tafiya da sauri? To a wani lokacin nakan yi tafiya da sauri a wani lokaci kuma nakan yi tafiya a hankali. Ya danganta da yayin inda zan je.

Kana amfani da kunnen waya? Haƙiƙa ina amfani da kunnen waya domin a wasu lokuta yakan sa ka ji abubuwan da ake magana dasu sosai da sosai fiye da amsa kira daga waya.

Yaya kake magana da abokan ciniki? To nakan yi magana da abokan ciniki a wani lokaci tare dasu, wani lokaci kuma mukan yishi ta wayan tarho.

Yaushe kake cin abincin dare? To nakan ci abincin dare ne misalin ƙarfe takwas, na dare zuwa ƙarfe tara.

Kana kuka lokacin yankan albasa? To ya danganta da yanayin albasan da ake yankawa, wane lokaci za ka ji albasan da ya ji, wani lokaci kuma babu ya ji.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? To hakika abincin da suke sani na ji daɗi suna da yawa, ba kamar shinkafa jolof.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? To haƙiƙa ƙasan da gidanmu yake da shi yana da launin brown color.

Mai kake yi da ragowar abinci? To, abinda nake da raguwar abinci mukan ba da shi ga almajirai mabuƙata.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To muna amfani da almakashi sannan da wasu sauran kayan ayukan na ɗinki.

Kana fikicin tufafi? Hakika ba na fikicin tufafi saboda ban cika biƙatan yin fikicin ba wani lokaci.

Waya ke ƙarfafa maka baya? To haƙiƙa abokina yakan ƙarfafa min baya musamman a duk lokacin da na nemi shawararsa.

Kana yin ciniki a kasuwa, haƙiƙa ina yin ciniki a kasuwa kuma alhamdu lillahi ana samu alkairi.

Kana sa turare kullum? Haƙiƙa nakan sa turare kullum, domin turare yana da daɗi musamman in kana shiga cikin jama'a.

Yaya unguwar ku take? To haƙiƙa unguwar mu tananan lafiya lau very local area.

Mai yake ba ku ƙwarin gwiwan aiki? To haƙiƙa abokanan hulɗar mu su suke ba mu ƙwarin gwiwan aiki a duk lokacin da muke musu aiki.

Kana kwana a gado, ko a ƙasa? To haƙika nakan kwana a kan katifa ne, wani lokaci kuma nakan kwana a ƙasa.

Yaya ka ke koyan fasaha? To nakan koyi fusahabe awurin wanda suka iya.

Yaha ka ce gaishe wa mutane? To haƙiƙa wasu na kan ba su hannu muyi musahabaha, wasu kuma na kan yi musu sallama.

Me ka ke shirin yi a ƙarshen mako? To, abin da na ce shirin yi a ƙarshen mako shine abubuwa da yawa. Mukan taru da ƴan uwa da abokan arziki domin sada zumunci.

Maine ne ma fi mahimmanci a kasuwanci. To babu abu ma fi mahimmanci a kasuwanci kaman ka riƙe gaskiya da tsoron Allah, da riƙe amana.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Tabbas tana daidaita haske da kanta, domin in na shiga inda akwai hasken rana, takan yi haske domin in ga abin da yake cikinta, in na shiga duhu kuma takan yi duhu domin hasken ya ragu.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Haƙiƙa, na kan kare waya ta daga ƙwayar cutar virus a duk lokacin da take buƙatan haka.

Wani shago kafi zuwa? Toh haki ka na zuwa shagona domin a can ne na ke gudanar da rayuwa na na kasuwanci.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Gaskiya ba na rera waƙa lokacin wanka, domin wannan ba ɗabi'a bace ta Hausa fulani ko in ce ta musulmai.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Haƙiƙa na kan bi ƙa'idojin aiki. Domin bin ka'idojin aiki yakan tabbatar da ƴancin aiki.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Haƙiƙa hana kan yi amfani da ajiya a yanar gizo. Domin nakan saving wasu abubuwa muhimmai.

Kana sanya agogo a hannu? Haƙiƙa na kan sa agogo a hannuna domin duba lokaci. A wani lokacin kuma ya kan zame mana kwalliya.

Kuna yin wuta da itace? Haƙiƙa mu kan yi wuta da itace. A da dai mun fi amfani da.

Wana irin yanayi ka fi so? To haƙiƙa nafi son yanayi na sanyi sanyi domin a wannan lokacin ba a fiye kamuwa da cututtuka ba.

Ina kake son ziyarta? To haƙiƙa nakan so na ziyarci ƙasar Saudi Arabia domin gudanar da aikin hajji ko umara.

Wani malami ka fi so to haƙiƙa, na fi son malamin da ya koyar da ni a islamiyya, ina ƙaunarsa sosai.

Sau nawa kake share ƙura? To bani da adadin ga zance nake share ƙura. A duk lokacin da wuri ya yi ƙura, nakan share kawai.

Wane abincin gargajiya ka fi so? To haƙiƙa abincin gargajiyan da na fi so, nafi son ɗanwake.

Kana iya tuƙin mota? Gaskiya ban iya tuƙin mota ba, domin a halin yanzu bani da ita mota ɗin.

Mai ka ke ji ranan biyan albashi? To haƙiƙa ranan biyan albashi dole mutum ya ji daɗi, domin zai samu kuɗaɗen da zai biya buƙatunsa.

Kana son abinci mai yaji? To ya danganta. A wani lokaci nakan so abinci mai yaji, a wani lokaci kuma bana buƙatar abinci mai yaji.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? To nakan huta a wurin aiki da zaran na ciyo abincin rana. So a wannan lokaci nakan zauna in ɗan huta.

Kana iya hawan keke? Haƙiƙa ina iya hawan keke, domin na jima ina hawan cece tun a yarinta ta har na girma.

Nawa ruwa kake sha kullum? To haƙiƙa ya danganta. A wani lokaci in ya kasance ana zafi nakan sha ruwa sosai in kuma ba a zafi nakan sha ruwa kaɗan.

Ka fi son fensir ko alƙalami? To, hakika na fi son fensir. Domin fensir yana ɗauke da kilina, a duk lokacin da kayi kuskure za ka iya goge wa ka gyara.

Wane irin kayan ɗaki ka fi so to haƙiƙa, ina son kayan ɗaki masu kyau, wanda a duk lokacin da ka kalla zai ƙayatar da kallon ka.

Rubutun ka yana da kyau. Haƙiƙa rubutuna yana da kyau kuma nakan ji daɗin rubutun a duk lokacin da na ke rubutu.

Ka fi son fanka ko AC to ya danganta da yanayin da ake ciki. Akwai lokacin da in zafi ake sosai ana rana AC yafi mahimmanci. Akwai lokacin kuma da in ba zafi ake ba ana normal weather fanka ta fi mahimmanci.

Menene abinda kake yi don nishaɗi? To mukan zauna muyi wasa da dariya, mu sa junanmu raha shi ma yana ɗaya daga cikin nishaɗi.

Kana son karanta littattafai? Haƙiƙa na kan so karanta littattafai domin a littattafai ne ka ke samun wasu ilimuka wanda da ba ka san su ba.

Yaya kake karɓar baƙo? To na kan karɓi baƙo da muhimmanci da mutuntawa domin baƙo rahma ne.

Kana buga rubutu da sauri? To wani lokaci na kan yi rubutu da sauri, wani lokaci kuma na kan yi rubutu a hankali.

Ka na miƙe jiki da safe? To haƙiƙa nakan miƙe jiki da safe lokaci zuwa lokaci.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To ako da yaushe nakan daidaita aiki da rayuwa, kowanne nakan ba shi haƙƙinsa.

Wace rana kake zuwa kasuwa? To, duk ranakun ina zuwa kasuwa ba ranar da ba na zuwa kasuwa.

Kana son wurare masu hayaniya? Haƙiƙa bana son wurare masu hayaniya. Na fi son wurin da zai kasance shuru ne.

Mai kake saya daga kasuwa? To nakan siya abubuwan da nake buƙata daga kasuwa, a wasu lokuta kuma nakan siya a online.

Wani irin kyauta kake son bayarwa? To, ya danganta da abin da na lura mutum ya fi so. Na lura ka fi son kuɗi, duk lokacin da na tashi kyauta sai in maka ta kuɗi domin buƙatakka kenan.